Kana cin citta a abinci? Ba kowane abinci ba. Akwai abincin da ake saka masa citta, akwai abincin da baya bukatar a saka masa citta. A iya sani na, duk da ba wai na iya girki ba kuma ba wa ina shigan kitchen ba. Amma a iya sani na abincin da za a saka wa citta misali kamar miyar pepper soup kenan. Sannan zamu ce shayi, ba abinci ba ne Owa ne. Sai shinkafa. Waɗansu sukan dafa shinkafa su saka masa citta. To ina ji a iya tunani na, waɗannan nau'ukan lissafin da na yi, su ne ake amfani masu da citta. Amma in za a bi wai ta bisa fuska lallai lallai ga abun da nake so, to a'a. Ba, ni ba na zaɓar abinci. Ina ji na taɓa bayar da amsa kamar haka a wata tambayar da kuka taɓa yi min. Ba na wannan. Ba na zaɓa abinci kuma wani irin nau'i ne haka ajiye mun, zan ci. Haka ma in an ajiye min abinci koma wani irin sinadari aka haɗa shi da shi zan ci. Sai dai muni ya kai muni. Muni ya kai muni kuma zamu ce watakila idan barkono yayi yawa ta yadda abincin ba zai ciwu a bakina ba, ko kuma in gishiri ya yi yawa. Ban da waɗannan dalilan, to ni ko wani irin abinci gaskiya ina ci. Saboda haka abinci mai citta, eh ina ci. Citta ai magani ne, yana magani sosai. Yana maganin mura, yana ƙara lafiya a jiki, yana kare jiki daga cututtuka da sauran amfani da watakila ni ban san dasu ba. Amma waɗannan ne na san dasu. Sabida haka citta yana da, yana da muhimmanci sosai. Idan aka dafa abinci da citta, eh zan ci. Zan ci sosai. Yanzu kamar a shayi ma, kamar, kamar yadda na faɗa a shayi. A shayi kam ina cin citta, ina sa citta. Sai dai in ban da shi. Wannan kama dole ne. Sinadarai kaman citta, kaman na'a-na'a, kaman tafarnuwa. Waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ka san amfaninsu saboda haka ba ka wasa dasu. Musamman ma kamar shi, shi citta. Citta gaskiya ai yadda ma a wannan zamanin nan mu ake ƙara haɓaka ilimantar da mutane akan amfaninsa. Sai ya zama ma, darajarsa a kasuwa ma ƙara haɓaka yake. Yanzun ma sai ka samu ma ka nema ka rasa. Yana da tsada saboda me? Saboda ana ƙara gane amfaninsa a jiki ga lafiyar ɗan adam. Ba ma ga ɗan adam kawai ba har ga dabbobi ma yanzu. Don sai ka ga a abincin dabbobi an ɗan daka citta an sa, a ruwan dabbobi an nema citta ansa. Ba don komai ba duka kamar yadda na faɗa, yana ƙara ƙarfin lafiyar jikin ɗan adam. Yana ma kare cuta kanta daga ta shiga jikin ɗan adam. Balle ma ya jawo wa wani har ya kwanta. Ga ɗan adam da tsuntsaye kamar kaji, tolo-tolo, zabi da kuma tantabaru. To wannan duk yana daga cikin ilimi na zamani da ake ƙara sanar da mutane na amfanin citta. A matsayin sa na abin da yake magani na gargajiya da kuma amfaninsa wanda yake kusan kowa yanzu ana koma masa. Saboda haka tabbas idan aka yi abinci da citta kam, ina ci. Ina ci sosai ma kuwa.

Kafi son coffee ko shayi? Zance duka biyu, duka biyu gaskiya ya danganci ma wanne nake marmari sannan kuma wanne nake bukata a wani gaba. Kaman ni coffee a wurina shine idan ina son hana ido na bacci, ta yiwu ina son in yi wani aiki ko kallo wani lokacin ko kuma wani abu wanda ya ƙunshi bana so ina so in yi ta kuma bana son bacci ta kama ni. To tun da bana son in yi bacci sai in samu aah coffee in sha ke nan tunda nasan zai yana taimako wurin hana bacci kasancewa yana da sinadarin caffeine a ciki. In ba wannan ba gaskiya yana wuya in sha coffee gaskiya sai inda a wannan yanayin ina so ina so hana ido bacci to zan nema coffee. Amma bayan wannan kan shayi ne kenan zance abun da na fi so. Abunda yasa na ce duka biyu ma shine ni ba wanda Zance a'a shayi ba ko kuma coffee kaman yanda na sha fada ni kam indai ta fuskan abinci ni bana zaba ince wannan lalle lalle shi nafi so wannan lalle lalle duk wanda dai aka kawomin a gaba na ci zan yi ko kuma. Ko inci ko in sha. Amma abinci ne bana zaba zan ci amma aka tambaye ni wanne ka fi so a abinci wataƙila, wataƙila shine zan ce ta wataƙila kuɗan wake da taliya. Saboda wannan kam nasan kulli yaumin da ace za'a bani zan ci, amma ko ba su ko da su koma wane aka kawo min zan ci Shayi kamma ni na tashi gida ma ne wanda ba a cika damuwa da shayi ba gaskiya. A shekara ma bai wuce a sha shayi a matsayin aah abinci na karyawa ba. Ta yiwu maybe ace dai so biyu ko so uku. Mu a gidanmu mun tashi an fi shan kunu ne kunun gyada da sauran nau'ukan kunu da muke da su. Gaskiya ba'a ba wa shayi ƙarfi a gidanmu ba. Ina ji hakan ne yasa ni ma ba wani ma abokin shan shayi bane ba ko coffee. Kaman coffee ma da nake faɗa ba a gida na koya sha sha ba a makaranta ne. Tunda makaranta ya ƙunshi karatu kuma test haka kuma jarrabawa. Yawanci tsakanin abokai ai dole za'a yi hira haka da sauran su. Inda wani ya fara cewa ai in ka saka Nescafe a cikin shayin ka to ba za ka yi bacci ba. To daga nan na fara jarraba Nescafe sannan kuma da Cowbell coffee in. So inda na fara gwada indai bana son in yi bacci. Shi dinma bawai za'a ce ya na mun aiki sosai ba amma ina jin daɗin sha tunda yana canza ma shayi in ɗanɗano haka da sauran su. Sai zamanto ina sha ko da zai ko da zan fara aikin ko da zan zo yin bacci ma baccin zai ɗauke ni dai sai in sha in sha indai tunda ɗanɗanon na da daɗi. Shayi kuma tunda dama a ƙasar mu ta Hausa akwai tebur mai shayi kaca kaca. Wani ranan da aka ji marmari sai a je a sha. A saa ina son shayi, shayi empty muke cewa wato ruwan shayin zalla kuma mu ce a sa mana madara a sa mana coffee in kuma a sa mana duka wani abun da ya sauwaka. Sai kuma ina ji kwanan nan, kwanan nan da nake so in sama kai na sha shan shayi ba don kome ba a ƙara mata sinadarai tun da za ta ƙara daɗi sinadarai irin citta da kuma na'ana'a bancin ma na'ana'a na'ana'a in ne ma nake so mayard hankali a kai saboda yana magani daga ciki an ce yana maganin mantuwa. Ni kuma ma'abucin mantuwa ne kwanan nan sosai. Ina da na'ana'a da na shuka in ya fara bazuwa zan na cirewa in shanye shi ya bushe ina shayi da shi saboda da fata kuma da tawassuli zai mun magani zai yaye mun wannan mantuwan nawa.

Kana karatu kafin ka kwana. Karatu kafin kwana abu ne mai kyau gaskiya. Wanda a wasu lokutan idan na tsinci kaina a wani yanayi, yanayi a wannan fuskan shine. Lokacin da mutum zai, zai fuskanci kanshi ko kuma zai zuciyarsa zai na raya masa abubuwan da ya kamata yayi. Yanzu za mu yi misali da kaina. Idan ina cikin wannan yanayin ina tsara ma kaina wuni tun da ina farawa da karatu ne sa'nan in gama da karatu. Duk da wai ba in cika samu kaina a cikin wannan yanayin ba. Amsa na dai a nan shine idan ina lasin ci kaina wannan yanayin tabbas eh ina karatu. Ina karatu, na sa ma kaina takardu wani ranar ke nan takardu wanda zai amfanar da ni ya inga, ya inganta sani na ta fuskan wani ranan kasuwanci, wani ranan ci gaba na rayuwa, wani ranan addini da dai sauransu. Kuma inda nake tsarawa shine takardan da shi zan fara kuma da shi zan, zan gama. Misali sai in sa karfe bakwai na safe zan karanta littafin minti talatin zuwa arba'in da biyar ko kuma zuwa awa ɗaya. Littafi na ƙarshe dai da na fara karantawa lokacin da nake yanayi kafin kwana biyu dai ba na cikin yanayi shine ina ji "Atomic Habits" bayan shi "So Good They Cannot Ignore You." Makamancin dai haka shine sunan littafin. Idan na sa ma kaina littafi da shi zan fara da safe. Misali karfe bakwai, karfe takwas a'a karfe bakwai minti talatin, minti arba'in da biyar ko kuma awa ɗaya an samu an karanta. Sannan daddare kafin a yi bacci misali karfe tara sai a sake ko a yi bita ko a yi nazari ko kuma a ɗaura akan wanda aka karanta da safe. To shi ma ko minti talatin ko minti arba'in da biyar ko kuma awa ɗaya. A makwanan bayan nan dai yanda na yi shine na daina aiki da lokaci gaskiya. Kawai lissafi nake yi adadin yawan takardun. Misali idan takarda yana da feji ɗari biyu sannan kuma na ɗaura ma kaina lalle, lalle ina so in gama littafin nan a cikin sati ɗaya, kwana bakwai ke nan. Sai in buga lissafin feji ashirin da biyu a cikin kwana bakwai. Duk yanda ya fita mun to adadin wannan feji zan na karantawa a wuni. Dan misali ya fita a feji ashirin to da safe zan karanta feji goma, da yamma zan karanta ragowar feji goma. Haka nake yi har in gama littafi. Duk da kamar da na faɗa ba na cikin yanayi na kwana biyu ba in karatu ba amma kwanan na abun da nake so in yi. In Allah ya kaimu ranar Litinin ina so in cusa kaina in dawo shiga cikin yanayi. To abun da nake so in yi shine dama a tsarina na dama ke nan. Ko wani wata ina so in karanta littattafai guda huɗu masu amfani da abun da kunshi iya kasuwanci, iya mu'amala da mutane, iya magana a baini mutane da dai sauransu. Ko wani wata dai littattafai guda huɗu. Littattafai huɗu ko wani sati guda ɗaya. Eh ina tunanin dai ran Litinin zan, zan ci gaba a bisa tsarin da na fara. Idan Allah ya ba ni dama haka nake so in yi. Idan kuma har na koma haka in kamar dai yadda nake zan karatu da safe ina tashiri sannan kuma daddare kafin in kwana.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai sosai. Ai kusan zance ni ma'abocin littattafai ne, kuma ma'abocin karatu. Dukda ya ragu ma sosai. Ba zan haɗa da lokacin da nake tasowa, lokacin da nake yaro ba. Yanzu kai ya ragu sosai. Amma da, da lokacin kasancewa dama mutum kakan tashi ne ai duk abinda yawanci ka samu a gida kana yaro, duk wani tarbiyya ko duk wani ma menene ka tashi da shi, da shi zaka tashi. To gaskiya, Allah ya sakawa mahaifiya da albarka. A tasowar mu, muna yara an saba mana da littattafai kala kala. Da storybook ɗin, da current affairs ɗin, da textbooks na boko kenan, da sauran duk wani nau'in littafi dai. Sati dai yana wahala in ta shiga kasuwa ta fito ba ta saya littafi ba. Wannan ne zai saka mutum ya saba da littafi akai akai ana karatu. Ba zan iya ƙirga adadin littattafai da na karanta ba lokacin da ma nake wato ainihin matakin sakandari kenan. Saboda lokacin akwai son littafi ne sosai. Irin su nani boy series ɗinnan kusan kashi saba'in ko kashi casa'in nasu yayi, yayi tashe ne lokacin muna secondary school. Wajajen twenty, twenty eleven, twenty twelve, twenty thirteen, twenty fourteen. Lokacin dai takardunsa ne yake tashe. To na tabbata dai kashi casa'in na takardun da ya wallafa. Na san na karanta su, na karanta su. To a wancan lokacin, littafi ko da feji ɗari biyar ne, dubu ɗaya ne baya ban tsoro. Kuma duk yawan takarda a kasa da sati ɗaya nake karanta. Wani cikin kwana biyu, wani cikin kwana uku. Ya danganci maida hankali da nayi wa wannan takardan. To amma yanzu dai ba wai zan ce ina son littafi can can ba. Don yanzu ma wani littafi in ma sai a yi wata, wata biyu. To nine ma wannan ma akwai littafin da na ara a makaranta. Volume one and two ne. Sannan kuma feji in an haɗa duka biyun ma ina ji bai kai feji dubu ba. Yanzu shekara biyu yana hannuna. Dududu feji ɗari da wani abu na yi. Duk da wai littafi ne na addini. To ko da dinma littafan addini gaskiya bana wasa da su. Amma ina da zaɓa. Daga cikin abun da yake hana ni karanta takarda shine idan ni yanayin isar da saƙon haka da sauransu bai mun ba. Amma in dai, da ace dai ya mun zuwa iya gamsuwa ta, nasan da na gama da shi. Tunda a bayan sa na karanta wasu littattafan da yawa. Kaman da dai yadda na faɗa. Gaskiya ni mai son littattafai ne. Abun da ya sa ma nake ƙara nanata shi dukda yanzu kaman na bada wannan misalin shine ina yawan karatu koda ba littafai ba. Yanzu ko a waya a social media da muka sani. Zan iya ga wani ƙaramin bayani wanda aka wallafa, sai in shiga in karanta. Duk tsayin shi haka nake haƙura in karanta shi. Wanin kuma, dama ai karatu ya koma waya. Wanin kuma wanda zai saka na ɗaya yau, baya kwana biyu ya sake na biyu da sauran su. Wani ina da haƙurin in, in bi sa hankali a haka. Wanin ma fiye da haka. Indai littattafai ne gaskiya. Ai dama sirrin ilimi ko sirrin ɗaukaka a littafai ne. Duk wanda yake son ilimi, ɗaukaka da sauransu to gaskiya ya zama wajibi a kansa yana karatu. To a wannan gaɓan dai kam gaskiya na san naɗin ci baya ba kaman da yanda nake karatu ba. Ina fatan dai da saran kuma ni da kai na zan sauya wannan hali da na ɗaura ma kaina. Saboda yanzu haka ina so ma kowani wata akalla inga na karanta littattafai guda huɗu. Akalla kenan.

Yaushe kake fara aiki kullum? A halin yanzu ina bautan ƙasa ne kuma a makaranta nake. Makaranta kuma dama ana fara aiki daga karfe bakwai zamu ce kenan. Ana shiga aji karfe takwas. Amma so samu dai a matsayin ga na malami karfe bakwai tsakanin bakwai zuwa takwas dai ka fita kana wurin aikinka. To kaman ni ina kokari dai in ga tsakanin karfe bakwai zuwa takwas ya same ni a makaranta. Amma wani ranan sha'anin eh makara haka sha'anin tashiwa da wuri da wasu dalilan akan makara. Amma ina fara aiki zance karfe bakwai tunda makaranta in ka fita ka riga ka fara aiki. Na danganci dai lokacin da za a ce kana da aji. Yau tayu kana da aiki eh kana da aji darasi karfe takwas minti arba'in. Za'a ce takwas zuwa minti takwas zuwa takwas da minti arba'in. Wani a'a sai karfe goma. A'a karfe goma dai zuwa goma da rabi dama lokacin hutu ne. Za'a ce karfe goma zuwa eh karfe sha ɗaya da minti goma kana da aji. Wani kana da aji biyu lokaci daya a jere kana gama ka ɗauka ka ci gaba da dayan da sauransu. Na bada wannan misali ne kamar yadd na faɗa. Saboda yanzu haka ina wurin bautan ƙasa wurin bautan ƙasa kuma ina makaranta ne. Amma idan ina gida sana'ar hannuna ita ce plumbing. Plumbing kuma kusa zamu ce ba bata da lokaci. Abun da sa nan ce bata da lokaci. Lokacin da nake koyan aikin ko kuma lokacin da maigidana ya ya ya karɓe ni a matsayin aikin sharaɗin shi ne ka fito aiki karfe takwas. Ka zo ka jira ni a shago in na fita. Maigidana babba mutum ne yawanci sai tara goma har sha ɗaya yake fita. Amma tun da kai kana koya ka fito karfe takwas. Ka fito aiki karfe takwas. Idan shi ya fito akwai aiki sai a tafi. Amma in ya fito babu aiki sai a jankirta zuwa irin azahar haka ko kuma karfe huɗu la'asar kenan sai a koma gida. To amma ni da yake bancika son in fito shago in zauna ba kuma maigidana in abokina ne bana fita. Sai in ya fita nake fita. Idan akwai aiki kenan sai a fita. Idan akwai aiki karfe tara sai a tafi karfe tara in ya fita kenan. Wanin sai karfe sha biyu. Tunda sana'ar plumbing a yi ko wani lokaci tana iya tasowa dai dai tsakanin safiya har zuwa yammaci. Wani aikinta ta takan taso karfe ɗaya na rana. Wanin ma karfe huɗu na yamma da sauransu. Indai har mutum yana gida ana sana'ar plumbing ba za'a ce a takammame ga lokacin da mutum yake fita aiki ba. Indai fita shago ne kamar na faɗa karfe takwas. Amma idan ka fita wurin da za ka je ka yi aikin da za'a biya ka. To gaskiya muna kaiwa ya ka ya danganci lokacin fitar kamar yadda na faɗa. To kuma bayan wannan makaranta ma shi ma wani ranan tunda wurin bautan ƙasa ne kamar yadda na faɗa. Wannan na za ka ji nauyin fitowa. Yanzu kamanni yawancin darussa da aka bani sai karfe sha ɗaya da minti goma ake farawa. Wata rana sai mutum ya ji kasalan fita aiki da safe in da ya kamata karfe bakwai kenan ko kuma karfe takwas sai a bari sai karfe goma in aka fita hutu minti talatin sai in fita in je aiki. Wannan duk baya yadda ta kama. A takaice dai sai yadda ta kama dai mutum yake fita aiki.

Mene ne burin ku a aiki? To, kam ni dai ni bautan ƙasa nake. Bautan ƙasa kuma aiki ne a, a gwamnatin mu, tsarin gwamnatin mu wato NYSC tsari ne wanda sai an yi ta wajibi ne shekara ɗaya. Indai har ka gama matakin farko na jami'a wato degree ke nan, to sai ka bauta wa ƙasanka na shekara ɗaya. Ka'idar bautan ƙasa kuma za a tura ka wata jiha ne ko kuma wani, wata yanki ma na gaba, na, na, na daban daga naka yankin. Dalili shi ne ana so ka je ka a nuna maka cewa ƙasarta mu tana da faɗi, tana da yarurruka kala kala, tana da addini kala kala, tana da nau'ukan abinci da sauransu kala kala. Ka fita daga naka yankin ka je ka san ya, wa ƴansu 'yan yankin ya suke nasu rayuwan domin ka koya mu'amala da kuma ka koya jituwa da fahimta a tsakanin juna. Wannan duk yana daga cikin manufan da yasa aka ƙirƙiri wato bautan ƙasa. Sannan abautan ƙasan akan tura ka ya danganci abin da ka karanta. Ni na karanta botany ne, wani nau'i na kuma wani ee wato aini hin gaɓa na biology. To yawanci sha'anin ƙasan mu makarantu ake tura mu. Yanzu haka ni ina secondary school ne ina koyarwa. To duk da na san cewa koyarwa yana daga cikin abubuwan da ke ba ni sha'awa yake burge ni amma na riga na san cewa a wannan gaɓa, wannan aiki da nake wato na bautan ƙasa a makaranta ba zan ce na saka buri ba. Ba buri gaskiya. Dalili shi ne ka san cewa bayan shekara ɗaya zaka koma gida. Duk da akwai ta kan yiwu yana faruwa ba sosai ba. Inda kayi bautan ƙasa in ka yi sa'a kuma za a iya a, a ɗauke ka aiki a wurin ka ci gaba aiki tana faruwa. Ni ma kaina ba zan ce ba na burin hakan ba amma kasancewa tunda yana da kyau. In ka je wuri ka san ya, shi yanayin wuri da sauransu ban sare cancan ba. Ina da buri ma aiki amma ban saka ta a nan ba. Babban buri na ma aiki shine yau a waye gari ni ma na zama lecturer a jami'a. A matsayin jami'a ina koyar da ɗalibai wanda kuma na san ba zan cimma haka ba sai na aiki tuƙuru, na jajirce kafin in cin ma wannan matsayin. Kuma na san da yardan Allah zan cimma wannan matsayin. Abu ne da ya ƙunshi dogon tunani da kuma aiki a hankali a hankali har zuwa cin ma wannan matakin. Ka je ruwan buri dai kasancewa ga inda na tsin ci kaina shine dai irin dai koyon fasaha na zamani kamar AI shima zai taimako wurin cimma babban buri na wurin, na aiki. Sannan kuma koyon abun da bahaushe e ba ture yake cewa soft skills. Wannan abubuwa da zai koya maka yanda ake mu'amala da mutane, iya magana, karantan yanayi na mutum da sauransu. Wannan duk buri ne na yanzu wanda mutum yake koya wa kansa tunda dai hangen asalin babban buri in a gaba. Duk a haka dai zai yi mutum dai zai ce bai gama cire rai ba. Ta yiwu, ta yiwu in ka gama aiki tunda ba za, ba za a wayi gari ra na haka ka tsinki kanka a matakin lecturer ba. Me kwalin digiri dole sai ka je ka yi wato ainihin masters wanda muke cewa digirgir ke nan kafin ka advancing ka ɗaura a kai. Wannan duk matakan dole ne sai mutum ya maida dai, ya maida hankali a kan su kuma abu ne na kuɗi da sauransu. Babban buri dai matakin lecturer. Ƙananan buri ka shi ne aiki a hankali a hankali a hankali tunda za a cimma wannan buri in Allah ya yarda.